Shin wai mene ne mafi muhimmanci a kasuwanci? Eh, to gaskiyane ne a gani na. Abin mafi muhimmanci a kasuwanci shine gaskiya da kuma rikon amana. Duk da cewa kasuwancin da ba ya tafiya a kan gaskiya, ko da ya fara da kyau daga baya yana iya rushewa. Amma idan kasuwanci yana tafiya da gaskiya kuma da akwai rikon amana, yana da saukin girma kuma mutane suna yarda da shi. Da farko dai gaskiya a kasuwanci tana nufin faɗin gaskiyar kaya ko sabis da ake sayarwa. Idan kaya yana da kyau a faɗa wa masu siya gaskiya. Idan kuma yana da matsala a bayyana ta sai kuma rikon amana. Wannan yana sa abokin ciniki ya ji ana mutunta shi kuma zai iya dawowa nan gaba domin ya sake sayen wannan kayan. Haka kuma amana tana da muhimmanci itama sosai a rayuwar kasuwanci. Idan mutum ya baka kuɗi ko ya baka aiki, ya kamata ka cika alƙawari. Idan ka ce za ka kawo kaya a wani lokaci, to sai ka yi fa ƙoƙari ka cika. Ka kai masa wannan kayan a yadda ka faɗa masa ka cika alƙawari. Wannan yana gina suna mai kyau a kasuwanci. Kuma suna mai kyau shine ginshikin nasara a kasuwanci. Sannan dai a kasuwanci yana da muhimmanci a kasance da haƙuri da kuma juriya. Ba kowace rana kasuwanci ke tafiya yadda mutum yake so ba ko da riba. Wani lokaci za a samu riba kaɗan, wani lokaci ma ana iya samun asara. Amma me kasuwanci mai haƙuri baya yanke ƙauna sai ya ci gaba da kokari har sai kasuwancin ya daidaita. Sannan kyakkyawar mu'amala da mutane tana da matuƙar muhimmanci. Yadda kake magana da abokan ciniki, murmushi, gaisuwa da ladabi suna sa mutane su ji daɗin yin kasuwanci da kai. Wani lokaci kyakkyawar mu'amala ta fi ka, ta fi sa daraja a kaya sosai ta fi kuma kawo abokan ciniki sosai.

Shin wai ko ina kulle ƙofa a kullum? Eh, tabbas ina kulle ƙofa a kullum. Musamman idan zan fita ko idan dare ya yi, idan zan yi bacci, ina kulle ƙofa. Saboda kulle ƙofa abu ne mai muhimmanci domin samun tsaro, kwanciyar hankali da kare kai da kuma dukiyoyi. A yau, a rayuwar yau, tsaro yana da matuƙar muhimmanci. Saboda haka yin wannan ƙaramin abu yana da babbar fa'ida. Da farko, nakan kulle ƙofa ne domin kare kaina da iyalina. Idan ƙofa ta kulle, mutum zai ji kwanciyar hankali a yayin da zai yi kwanta ya yi bacci. Domin ya san cewa ba kowa ne zai iya shigo wa gida ba tare da izini ba. Wannan yana rage tsoro musamman da daddare lokacin da mutane ke hutawa a yayin bacci. Haka dai kuma kulle ƙofa yana taimakawa wajen kare dukiya. A gida akwai kayayyaki masu muhimmanci kamar waya, kayan aiki, takardu da sauran abubuwa. Kulle ƙofa yana rage yiwuwar sace sace kuma yana sa mutum ya ji aminci da abin da ya mallaka. Sannan dai kulle ƙofa yana zama al'ada ta tsari da kula da kai. Ko da a rana ne, idan zan fita na ɗan lokaci ina kulle ƙofa ta. Wannan yana koya wa mutum kulawa da hankali domin ba a san abin da zai iya faruwa ba idan aka bar ƙofa a buɗe. Sannan nakan tabbatar da cewa makullin ƙofa yana da kyau kuma yana aiki yadda ya kamata. Ba wai mai tsutsa ba ne wanda ya yi tsatsa. Idan ya yi tsatsa matsala ce. Ba zai iya ɓata lokaci idan na zo buɗe. Idan na lura makulli ya lalace ko ya yi rauni, ina gyara shi ko in canza shi akan lokaci. Wannan yana ƙara tsaro kuma yana sa kulle ƙofa ya zama abun dogaro. Daga ƙarshe dai kulle ƙofa ba alamar tsoro ba ce, alama ce ta hankali, shiri da kula da rayuwa da dukiya. Saboda haka ina kulle ƙofa kullum domin tsaro, kwanciyar hankali da kare kaina da dukiyata a rayuwar yau da kullum. Idan na, na zan kwanta na rufe ƙofa, na fi samun kwanciyar hankali idan natsuwa.